Abokan cinikayya ko abokin ciniki, muna haɗuwa da shi ne ta ɓangare-ɓangare da fanni-fanni. Ba ma kamar yanzu da al'amuran business ɗin online yafi yawa. Dan haka ni yar kasuwa ce kuma ina kasuwanci da business na online. Da haka na fiyin status na kayan sana'ata a WhatsApp. Duk wasu friends dina da abokaina da mutanen arziki za su gani. To idan suka gani, za su biyo ni private su zo suce suna san wannan, suna san wannan sumunciniki. To gaskiya ina alfahari da WhatsApp da nake ɗora kayana mutane na gani kuma suna yabawa kuma suna siya. Idan kuma ba haka ba to sai dai na shirya, na ɗan ɗebi kayan in kai ma mutanena wanda nake ganin za su siya. In shirya in jejje gidajensu, in ce masu, "Ga shi, na kawo kaza, na kawo kaza." Wasu ma na gida, "Ga samfur na kawo maka ku siya." saboda mu ba maza ba ne ba, mata ne ba a shago gare mu ba a kasuwa balle mu sai ka muke zuwa muna baza a muna business ne a gida. Da haka mun fi ɗorawa ko mu ɗora a Instagram, shi ma mu ɗora a story mu ɗora yanda mutane za su kai gaggani duk mai so mu ajiye detail na number mu da zai iya bin mu. Yai chat yace yana so in ya siya ya turo kuɗi. Mu kuma mu tura mashi kayansa ko ya zo ya karɓa ko kuma in wani gari ne mu tura mashi ta tashan mota ya je ya karɓa. To haka gaskiya muke harka cinikin mu. Kuma alhamdulillah muna samun customer, muna samun masu siye ta wannan hanyar da muke bi. Ba mu da matsala, ba mu samu wata damuwa. Idan ko ba, idan ko ba ka ɗora ta status ba, sai ɗaiɗaikun yi mutanen maƙota haka wani zai ji cewa kana siyar da abu ya zo ya siya. Wani ma ba zai ji ba.

Bin ƙa'idojin aiki abu ne mai matuƙar amfani, mai matuƙar kyau ga duk wani ma'aikaci ya san cewa yana zuwa aiki. Idan ya kasance cewa ba ka bin ƙa'idojin aiki, to komai ma zai iya faruwa. Duk abun da a aiki aka ce ana so ka yi, to ka jajirce, ka bada iyakar bakin ƙoƙarinka, ka ga cewa kana kiyaye ƙa'idojin duk da aka tsara maka a wajen aiki a kamfani ne, inda kake neman kuɗinka ma a kasuwa ne, a ko'ina ne, a hospital ne, duk wata ma'aikata ko wani joint da ake ɗauka aiki kowane iri ne. To in ka bi ƙa'idoji, to za ka zauna lafiya. Amma idan ya kasance cewa ba ka bi ƙa'idojin aiki ba, to har korar ka ma za a iya yi. Saboda ba amfanin da za a yi da kai. Ka zo kai ba ka san aiki, ni ban ka sayar da a ɗauki kuɗi a ba ka. To ina zai yiwu? To ina zai yiwu? Ya za a ɗauki a ɗauki kuɗi haka nan ana ba ka kuma kai ba ana biyan ka albashi kuma kai ba ka kiyaye ƙa'idojin aiki da ake ɗauka aka ɗauke ka. To gaskiya sai mun gyara. Muna kira ga mutane kowa duk wanda baya bin ƙa'idojin da ake mashi aiki to wata rana sai zan iya rasa wannan aikin. Ka ja kowa ya jajirca. Duk abun da ma-wanɗan suka ɗauke ka aiki suka ce ka yi, indai ka ga ba cuta ba cutarwa, ba za ka cutu ba kuma dama abin bai ka ka aiki to ka yi ƙoƙari ka samu ka bi ƙa'idojin aiki. Idan kuwa ba ka bi ba, to kai ne kake da matsala kuma kai ne kake da damuwa. To za ka iya rasa aikin ka dawo kana na dama, kana da na sani, kana cewa da ka sani ka bi ƙa'idojin aiki. Yanzu ga ina ka biye ma wasa ko ka biye ma shirirrita, ga ina ba ka iya komai ba.

Ni dai gaskiya na fi son kayan gishiri. Na fi son abu mai gishiri gishiri da magi magi gaskiya. Ban cika son kayan zaki ba irin abun da shafi kayan suga. Gaskiya sai inji suna kama mun hakori ban cika so ba. Inji hakori na yayi kau. Bana son kayan suga. Na fi son abu mai gishiri irin ga nama, kifi, ƙwai, wani meat pie, wani soyayyen fara. Duk de wani abinda za a saka mai gishiri, magi ɗan yaji gaskiya ni dai ina son su. Na fi yin suma kuma in siya da kuɗi na ne, na fi siyansu. Kafin in siya abin zaki ƙwaya ɗaya, inde ni zan siya to na siya abin gishiri suma da guda goma. Gaskiya na fi son abu mai gishiri. Ko da ko ba yi ba ina duba ko amfanin su bane ko rashin amfanin su. Wannan yafi amfani wannan bai fi amfani ba. A'a ni dai ba ruwa na. Kawai ina diba diba wannan ne idan na ci sa bakina ke mun daɗi. Inji daɗi da farin ciki. Tashi sanya na fi son, na fi son abu mai gishiri da magi gaskiya. Ina son abu mai gishiri da magi. Ko a yi fefe cikin, ko a yi fefe meat, ko a soya ƙwai, ko a soya dankali da ƙwai, ko a soya doya da ƙwai. Tashi sanya gaskiya nide ina son abu mai gishiri da ɗan yaji yaji da za a saka. Ya fi burge ni acikin ire-iren waɗannan abin, abinci, abincin na fi son shi ina son su. Abu masu gishiri gishiri da ɗan magi magi, da ɗan yaji yaji an saka mashi. Na fi son shi gaskiya sun fi burge ni sosai.

A'a gaskiya muryata tana da ƙarfi. Dai, dai, dai, dai ba irin wannan da yawan ba. A'a, tana dai da ƙarfi yanda in dai kayi magana kowa zai ji. Ai idan murya ka bata da ƙarfi, zaka koyi magana ka yi, zata kasance kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan ba kowa ke jin ka ba. Amma idan ka buɗe murya, kana magana sosai, duk da kowa da kalan yanda Allah ya tsara masa muryarsa. Wajen wata mai ƙarfi ce, wata bata da ƙarfi. Gaskiya indai muryata tana da ƙarfi sosai, tana da ƙarfi sosai muryata. Saboda in yi magana lafiya lai za a ji, ana ji. Ba wai da kayi magana ba a rikice "Me ka ce? Me ka ce? Me ka ce?" a zo, ba'a saba, ba'a gane ma me ka ke fada. Ba'a gane muryarka. Gaskiya muryata tana da ƙarfi. In nayi magana ana ji, ana jin ta. Ana jin ta sosai. Bani da matsala da rashin ƙarfin murya. Idan ma, idan ma na so zan iya ƙara mata ƙarfi. In ƙara mata balum, a ji magana tana fita sosai fiye da tunani. Ina cikin ɗaki nake magana, a can za a ji ta ko'ina ta kara tsakar gida. Ina tsakar gida nake, za a jin ta ko'ina ta ƙara dai har ƙofar gida. To gaskiya muryata tana da ƙarfi. Kuma ina alfahari da muryata ta sake da wannan ƙarfin. Saboda murya idan bata da ƙarfi, zaka ko labarin fira ba'a sanyi da kai. To za a riƙa jin muryar a hankali, a hankali, a hankali. Kai ba zaka taɓa fitowa ba. Kayi magana da ƙarfi a ji ka, a asiri kawai ka yi magana kaɗan, kaɗan, kaɗan kana ba kanka wahala. Kuma ana tambayan "Me ka ce? Me ka ce? Me ka ce?" ana tambayar ka. Duk aske muryata tana da ƙarfi. Ana jin magana lafiya.

Addu'a. Ina yin addu'a sosai, ai duk mutum ko dun musulmi, ko babban musulmi ko haka Kirista, amma dai mu musulmi na ɗabbaka addu'a da muhimmanci. Haka sai addu'a ta ko bun mumini. Hanina yadda da addu'a. Bana zama bana yin addu'a. Saboda na san addu'a idan ina yanke ishici, ina roƙon Allah ya kare ni. In roki Allah dukkan abubuwan da nake so. Na kariya, na neman lafiya, na neman arziki, na neman rufin asiri. Duk da gaske ina addu'a sosai. Mu duk mun yi addu'a, ziyaga yana cikin farin ciki, yana cikin jin daɗi, yana cikin nishaɗi. Wanda ma baya addu'a, Allah yana fushi da wanda baya roƙonsa. Don haka addu'a ke nan ka wadata da dukkan kome na rayuwake nan. A'a, ina roƙon aljanna. Ina neman tsari daga wuta da azaban ƙabari. Don haka addu'a tana da muhimmanci sosai. Ga duk wanda baya ina kira maka, duk wanda baya yi ko yake jin, yake jin kirtawa ko yake wasa ko gaskiya ya daina, ya dage da addu'a. Saboda duk da gari Allah ya isar masa. Musamman sai dage wa wajen maka muna addu'a muna roƙon Allah dukkan alkhairi, muna neman tsarin Allah dukkan sharri, muna roƙon Allah arziki, muna roƙon Allah lafiya, muna roƙon Allah wadata da rufa asiri. Muna neman tsari da dukkan sharri da fituntunu da masifa da tashin hankali, ƙunci da baƙin ciki. Duka muna roƙon Allah. Daga wanda baya addu'a, ya dage ya rage addu'a ta ko bun mumiminki tana da matuƙar amfani. A kowane yare, a kowace ƙabila, kowa da kalan addu'a su, amma musulmina alfah, mu musulmina alfahari da addu'o'i, addu'o'in da muke muna alfahari da su.

Gaskiya nidai nafi kuzari da yamma saboda da safe in ka tashi a bacci zaka ji jikinka duk yayi waek. Sai kaji jikinka duk gashi nan sai a hankali a daddaure haka amma da yamma ka yi-- ka tashi da safe bayan ka yi breakfast, ka karya ka ma dan jikinka saki kaɗan yayi aikin gida, kyau ance har wanka ka ka yi, ka ci abincin rana, da rana ka ci abinci, to dai yamma za ka je ka kanata da ƙarfin ka za ka iya aiki kala kala. Gaskiya na fi kuzari in je ni da ƙarfi, na garau. Imma unguwa za a je in tafiya za a yi, duk zan je. Ko ina za a je ayi trekking zan tafi, ayi tafiyar ƙasa duk zan tafi. Gaskiya na fi kuzari da yamma. Na fi kuzari da yamma. Duk wani aiki duk ƙoƙari na gaskiya. Na fi maida hankali na in yi abubuwa da yamma. Unguwa ma in zan fita na yi tafiya da yamma saboda ni bana son rana. Rana takan sa jikina yayi weak, in kasa aiki da zafi. Amma da yamma nakan ji garin yayi sanyi, yayi daɗi to sai in ji dukkan ƙarfi na ya dawo. Da duk wannan yanayin da na shiga, in ji jikina yayi weak, in ji jikina sai a hankali. To gaskiya da yamma nafi jina garau. Ba aikin da ba zan iya ba, ba inda ba zan iya zuwa ba, ƙoƙarin da ba zan iya yi ba. Gaskiya na fi kuzari da yamma. Amma da safe bana jin ƙarfin jikina. Ga rana, ga zafi duk shi yake haddasa maka ka ji ba ka jin ƙwarin jikinka. Amma idan yamma tayi sai kaga kana jin kwarin jikin ka, kana jin karfin jikinka, kana jin lafiya sosai. Tana, tana ƙaruwa maka a jikinka. Shi ya sanya da yamma nake samun kuzari in yi dukkan.

Eh, ina zama kan gwiwa yayin da na zo yin sallah. Lokacin da nake zama a kan gwiwoyi na amma in ba lokacin sallah ba gaskiya bana zama saboda zama a kan gwiwa akwai wahala. Ka i zuwa kayi dogon zama kuma ka zo tashi ka ji. Duk ka gaji gwiwoyin ka suyi sanyi. Shi ya sanya bana zama amma idan a wurin sallah ne ina zama tun da na san cewa ba daɗewa zan yi ba ina zama. To shiyasanya inna zo wurin sallah ina zama a kan gwiwoyi na in idar da ibada amma zama a kan gwiwa sai jajirtacce sai wanda ya iya. Bama kowa ne ya iya zama a kan gwiwa ba. Lokacin ma idan ka zauna zafi amma wanda ya iya za ka ga lafiya lau. Bai wani damuwa sai yayi zaman sa ba abin da yake damun sa ko ba wani abun da yake ji ko zai same shi ko wani abu. Za ka ga lafiya lau ya zauna amma ni dai gaskiya bana iya daɗewa a zama kan gwiwa. Nakan zauna dai lokacin da nake ibada. Daga nan kuma in tashi sai na zo yin wata sallar kuma sai in zauna. Amma in ba haka ba gaskiya bana zama kan gwiwa. Akwai wuya sosai akwai kuma wahala. Sai jarumai jajirtattu, wanda suka saba su ko wane lokaci zaka same su suna yawan zama a kan gwiwa kuma ba sa jin zafi kuma ba sa jin wani ciwo kuma ba sa jin wani abu yana damun su. Za ka same su sun zauna daram a kan gwiwoyinsu. Amma ni gaskiya bani da wannan jarumtan da juriyar kuma zan iya ba zan rika jin radadi da zafi zai gama kamar zan iya zuwa in karya ƙafafuwana ko wani abu da sauransu. Sannan wani in ba lokacin sallah ba bana zama. Bani da kokarin zama.

Kuɗin wutan lantarki muna biyan dubu uku a kowane wata. Saboda aka mu, NEPA bata da tsada, shi yasa muke biyan dubu uku. Wasu ma NEPA sun sani ma, ba mayar wa su keɓa se sun ga dama. Su na iya in sunka maido ta, karbe daya darebi na dare ko karbe biyun dare su dahoke ta da asuba, baza su kuma maido ta ba sai wani daren. Toshi yasa tsuma basu, basu tsawwalawa. Sun saba tsawwala za a masu cha, ace masu me ya sanya a bakua barin NEPA. Amma ko wane wata kun iya zuwa ku karɓi kuɗin NEPA. Idan so kuke yi, ku tsawwala a riƙa baku kuɗin NEPA. To kama ta yayi, ko wane wata ana baku kuɗin NEPA, kama ta yayi to ku riƙa baron mana NEPA. Idan ana bar mana NEPA to zai kasance cewa, ko nawa muka biya ba ma jin haushi. Kana daɗa ruwan ka a firij yayi sanyi, ka yi lemun ka ka sha yayi sanyi. To duk ba zaka samu wannan ba. NEPA ta gagara ta ƙi zama. Yau sanya ba a biyan kuɗaɗe da yawa, kuɗi kaɗan ake biya. Dan haka, yasa muke biyan kuɗi kaɗan. Wasu na ganin tayi arahawa, suna ganin tayi tsada. Mudu yana cika. Toshi sanya NEPA ta zama ta ƙirga yanda take. Dubu uku muke biya a kowane wata. Duk ƙarshen wata za su kawo taka dabil, su ƙirga dubu uku a basu, sai kuma a he su tafi. Sai kuma Allah ya kai mana wata, hin kuma ba ka bada ba. To se su yanke maka Nepa domin da gaskiya muna biya. Sanya su ke ban mana, basu a yanke mana. Suna zuwa su karɓa duk ƙarshen wata.

Ina da ƙoƙarin jira alayi, duk da na san cewa jiran yana sa kaji ka gaji, amma dai ba shi ke sa inƙi tsayawa in jira ba. Ina jira wasu da yawa za su ga ba sa tsayawa su jira alayi, ƙarshe ma su aiki su ture wannan, su ture wannan, ƙarshe ma ai faɗa da su kaga an samu damuwa ko an samu matsala daga jira alayi. Amma dai abin da ya fi, mutum ya riƙa ƙoƙarin tsaya yana jira alayi, don idan ba haka ba sai a zo a samu matsala da, da mutum. Ka je ka tura wani, wannan ya ji ciwo, ka je ka hankaɗa wani ko ka buge wani, wannan ya ji ciwo ya samu damuwa. To gaskiya bai kamata ba dama a riƙa samun matsala wajen jira alayi. Kowa yayi ƙoƙari ya jira don minti nawa ne anyi ko awa nawa ce anyi, duk wanda yayi haƙuri kowa zai zo ya tafi gida. Shiyasa ina iya kar bakin ƙoƙari na gaskiya, ina jira alayi sosai. Ina kuma da juriyar jiran, ina kuma da danna zuciyata. Bana bari a samu saɓani ko matsala. Dan ni bana son faɗa ko tashin hankali. Sa nake zauna nan na jira duk rintsi duk abun da za a yi. Na kan yi ƙoƙari in ga na tsaya na jira. Bana ƙin jira. Saboda na riga na san cewa zan isa ka zafin nama, in je in turo kuɗin daki wani a samu matsala. Kuma in zo abin da nake jira in samu alayi, ya zo ƙarshe ban same sa ba. To shiyasanya mutum an ce ka yi hakuri. In ka yi hakuri, to komai zai.

Eh muna, ina kokarin koyan wani yare. Baccin yare na, na Hausa. Ina koyan English language kuma sani ina koyan Fulatanci. Saboda yana da kyau ace kar ka zauna da yare ɗaya kaɗai ka iya magana. Kake magana yana da kyau, ya kasance cewa ka iya yarurruka kala kala saboda bata inda za a ɓaci maka kuma za ka iya shiga cikin al'umma kala kala. Amma idan ya kasance cewa ka shiga al'ummar da kai yarenka kaɗai ka iya kuma su ba sa ji to ya za ka yi? Su kake ka yi siyayya, su kake ka sayi wani abu, su kake ka yi magana, su wani atambaya kake sanyi ko wani audu sauransu yana da kyau. Bamani kaɗai kowa ya koyi kokari yadda ya iya yarurruka da dama. Ba kamma mu Najeriya dai muna kokarin baccin kowa yana da yarensa yana kokarin ya iya English. To daga nan kuma mutum yana da wani kalan yaren da yake so ya koya shi ma yana jajircewa. Muna jajircewa sosai mun muna da, muna bada goyon baya ga kowa da kowa ya yi kokari ya gaya za a iya iya karanta yarurruka kala kala. Saboda duk inda ka shiga ka iya yare kala kala ba za a ɓaci maka ba, ba za ka yi duhun kai ba, ba za ka samu damuwa ba. Ka ce ya ka buri mutane duka da kuke karatu tare kada su a fara maka, a koya maka wani yare. To duk inda za a koya maka wani yare in kuɗi ne ma za ka biya ka je ka biya a koya maka. In kuma za ka iya fahimta to ka riƙa zama wajen masu yaren. To za ka ga a hankali a hankali ka iya.